Burina na aiki shine in samar da komai ayyukana sun tafi daidai, ya kamata in gani ayyukan yana da kyau, ya na kware akai. Shine burina ga ana yaba min a wurin aiki ace wannan abu naka me kyau ne, wannan abun naka yana da quality da inganci sosai. Shine burina ga a wurin aiki yau.

Eh, ina zubar da shara a dustbin. Haka kuma muna tattarawa a wuri ɗaya, haka sai mu sa faka sai mu kwashe mu sa a dustbin. Kima mun sa a dustbin ɗin na wurin aiki sai mu ɗauka mu kwashe mu kai shi babban dustbin na wuraren da ake zubarwa na wurin tattara datti kafin mai mota ya zo ya kwashe na motar shara ɗai.

Gaskiya ina ba ma kasuwanci na matuƙar mahimmanci sosai. Ina bashi a cikin ɗari ina bashi yin ninety-five haka, ina matuƙar mutunta kasuwa. Na gaskiya dan kan takara yana saƙuwa sosai.

Eh sai ana ajiya sosai a yanar gizo. Dan na wa yawancin abubuwa na ma na fita ne bayan ajiye shi, ƙin su foto, number na jin daɗin shi ajiye a email ina ma. Saboda nan gaba ko da na dawo ba sai na sha wahala ba ina sa email dina za su dawo. Dan koda sim dina ya faɗi ma sunanan.